Gaskiya wayana ba bai cika jiya ba, domin jiya ɗin ba mu da wuta haka ne. Allah ya san da wuta yi, ba mu da wuta gaba ɗaya ba. Yau ne, yau ne safen da aka kawo mana wuta. To yau muna da wuta yau, ni dai na yi cajin wayana. Na yi cajin komai da na samu. Ba waya kaɗai na cajin ba. Yanzu ma wayar ta cikakke take ya cika. Inde ba a ɗauka wannan wuta ba. Na san wahalan nepa da muke ciki yanzu kenan. Sai dai ka gan mutum yanzu, sai ka gan an ɗauki wuta kuma ga zafi kuma. Da an ɗauka wannan wuta wallahi shikenan kana cikin wani babban masala haka. Wahalin zafi ko ina. Ba wai waya kaɗai ne ake cajin ba. Koma ba ka cika wayan ka ba, za ka iya cajin, ah fanka. Muna da wani fanka da muke cajin haka. Kaman na solar. Ba ka amfani da solar ba, sai ka amfani da na electric, abun da make yake nan. Muna cajin wayanmu, muna, muna ah cajin fanka kuma. Domin idan wayan ka bai cika ba yanzu, yanda ake yi yanzu, sai ka jan kama yi kwana biyu ba a kawo mana wuta ba. Kuma wannan abun ba kaɗan abun bane wallahi. Ba kaɗan abun bane. Muna cikin wannan babban matsala ma. Sai ka jan kama yi kwana biyu ko kwana uku haka ba a kawo mana wuta ba. Ai wannan abun ba ƙaramin abu bane. Zai iya sa mutum ya rasa abin da yake yi wallahi. Sai ka gan zai iya sa an tura ma message kuma ba ka iya ram, ah amsa wannan message ba. Sai a tura ma message, message da a kaima ta kai forwardin. Sai ka gan ka gagara forwardin wannan message saboda ba wuta. Kuma ko ma ba wutan wayan ka kuma mutuwa yake. Ai wannan babban kuskure ne. To, dai an kawo mana wuta yanzu sai na cajin wayana. Na yi cajin ɗinshi, yana cikakke yana cika. Ya kai kashi ɗari cikin ɗari yanzu da ina cajin ɗinshi.

To ni yadda in nike magana da abokin cinikina, shi ne in mun zo kamin mun samu, ah, aiki haka ko mun samu abin da za mu saya. To zan kira abokina muyi ciniki, ya bani shawara na, in kuma in ba shi nashi kuma yanda zamun wannan cinikin domin abun ya zama abun alhairi mana. In ba haka nan ba, in mutum ya ce wai, a, "sai ka yi wannan, sai ka yi kaza, sai ka yi kaza," in dai ba ka yi ciniki da kyau ba sai kaga kamar an cuce ka a wannan abun. Kaman, a misali wai mutum zai sayo kaman, ah, kaman mota haka ko mashin ko mota. In dai za ka sayo mota, sai ka je tare da abokinka ko a wannan me saida mota din kuyi ciniki tare. In ba haka nan ba, mota idan ya kamata a sayo miliyan uku sai ka gan an sarma miliyon shidda, ka gan an cuce ka kenan. Amma in dai kana da wannan abokin ka da na ciniki, sai ka gan abun ya zo ma daidai. Ba wai sai ka yi wahala ba. In ba haka nan ba, yanda abun yake, waɗansu ba su iya ciniki ba. Idan aka gaya musu wai miliyan goma za ka kawo sai ka gan sun, sun kawo wannan miliyan goma. Ko taya shi ba za su yi ba. Ai wannan ba haka ake yi ba, ba daidai ba ne. Wallahi ba daidai ba ne. In dai za ka yi ciniki da mutum to sai dai tabbas ka lura, ka yi tambaya, an ba ka shawara ga yanda ake abun, ga yanda, a, ga nawa da za ka taya. To in an ce ma abun miliyan shidan ne to ka fara daga miliyan huɗu haka ko miliyan uku, ka ce masa wata uku za ka biya. In ka gaya masu, in dai ba su yarda ba, to sai ka dan kara kuɗi kaɗan. Ba wai an gaya maka, kunyi ciniki wai, ah, wannan mota ko wannan gida miliyan arba'in sai ka, ka ƙara ka ɗauka kuɗin gaba ɗaya ka kai musu. Ai wannan ba ciniki mai kyau ba. Ya kamata ka dage ka yi cinikin da kyau domin kai ma ka samu, ah, riba a ciki. Ko kai car dila ne. Ya kamata in dai za ka sayi mota ka yi ciniki da kyau don kai ka samu riba, shi wannan mutum shi ma abin yayi mai, ya ce wai to wannan mota da na saya yayi mun. In ba haka nan ba sai ka gan kamar an cuce mutum. Shi yasa waɗansu mutane sai ka gan su in dai ba su yi ciniki da kyau ba, sai ka gan sun dawo daga baya kuma sun fara gardama. Wasu kawo wani, ah, wani, ah, abun nan wai wannan mota ya samu abu haka ga abun da yake faruwa da mota. To ni bana so, basa so. Sai ka, sai ka ga abun ya kawo babban rigima a gare ku. To abun da mutum zai dage yayi, ya je da mutum na, wanda ya iya ciniki. Sai ku, sai ku biyu ku tsaya, kuyi wannan cinikin tare. In ba haka nan ba sai ka gan kamar an cuce mutum. Ai wannan ba wai an cuce ka ba. Kai ka cuce kanka wallahi. Kai ka cuce kanka. In dai baka zo ji aboki da, ah, abokin cinikinka ba, ko wannan mutumin da za lka saya wannan kaya daga gurin shi. Ka dage, ka lura da kyau, kuyi ciniki mai kyau domin kowa ya samu abin da zai samu, kowa ya wuce, ah, wurin shi, wurin aikin shi, shikenan. In ba haka nan ba in dai mutum ya ce wai, ah, zai, zai je haka nan, yanda aka gaya masa wai to kaga ka biya, zaka biya kaza, sai ya ɗauka wannan kuɗin gaba ɗaya ya basu. Ai wannan ba haka ake yi ba. Sai ka dage, ka lura yanda abun yake. Shikenan. Da an gaya ma ga yanda zaka yi wannan abun, ga yanda zaka yi, in ka gama, to shikenan. In dai ba ka gama ba to kai ka san yanda zaka yi ka samu wannan abun. To ni dai ba zan iya ce wai ah, mutum ka iya yin ciniki ba, amma yaiamata ka nema yanda zaka yi wannan cinikin domin ya zama maka alhairi.